Eh, abun da nake kawo gidanmu suna da yawa. Eh suna da yawa. Zan kawo gidana ni da iyalaina sannan zan yi. Nakan kai ma gidanmu inda aka haife ni wurin iyayena da ƙannena da kakannina duka. Nakan kai musu ɗan abinci, kayan marmari. Hakanan in mun ɗanyi wani abin marmari a gidana ma iyalina ta yi, nakan kai musu.

Kusan ko da yaushe ina amfani da internet. Don babban abokinka shine wayarka. Waya kuma ba intanet ya zamanto kawai ka ansa waya. Eh amma in kana so ka shiga yanar gizo dole sai da internet. Kusan ko da yaushe ina kan internet.

Eh, ina da dabba a gidana. Wasu suna ajiyere kare da sauransu amma na ni rago da kaji da tsuntsaye nake ɗan kiwatawa a gida. Eh suna ɗebe kewa, ga lada ina ciyar da su sannan kuma in na kama zan musu wuƙa in ci nama.